Eh ina tafiya da sauri. Idan na tashi da safe tafiya ta ba ta sauri sosai amma da zarar na ɗan fara yin motsa jiki, na ɗan fara tafiya in kai in kawo in kai in kawo a hankali a hankali sai tafiya ta ta fara yin sauri. Haka nake ƙoƙarin yin tafiya da sauri. Amma kuma wani lokacin idan ina tafiya da sauri, idan muna tafiya da abokaina sai inga sun fi ni sauri. Duk saurin da nake yi ban kai ga nasu ba. Sai inga sauri na ya zama ɗan kaɗan su kuma suna ta sauri da gaggawa. Abin yana bani mamaki yana ɗaure mun kai, ni kuma a tunanina matuƙar sauri nake yi. Duk saurin da nakeyi sai inga ashe akwai waɗanda sun fi ni sauri. Amma kuma ni ji nake yi ai sauri nake yi amma kuma saurin nawa bai kai na wasu ba. Wani lokutan tafiya ta sai ta zama laɓai laɓai ba da sauri ba kamar yadda ragos suke yi.

Aaa, ni da yake namiji ne ni, bana damuwa da yawan madubi. Waɗanda suke mata sun fi damuwa da madubi. Akwai gidaje ko in ce ɗakuna a gidanmu, za su yi guda goma to. Ko wanne ɗaki za ka iya samun shi da madubi uku. Akwai ɓangaren wajen ƙanin babanmu. Idan kaje nan ɓangaren za ka iya samun madubai. A ɗakin farko za ka iya samun madubai guda uku. Sannan idan ka dawo ɗaya ɓangaren gidan namun, za ka iya samun madubai guda biyar. A ta can ɓangaren kuma, ɓangare na uku a gidanmu, nan ma za ka iya samun madubi guda huɗu ko kuma guda biyu. Sannan a wajen mu za ka iya samun madubai guda huɗu. To ya danganta dai dai yawa wajen. Amman dai a gidanmu alal aƙalla akwai madubai za suka yin guda ashirin maduban da suke cikin gidanmu.